Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? E, ina ƙetare ƙafafu a wani lokaci sau da tarin ya wa ma in zan zauna. Nakan gyara ƙafana sosai na zauna. Wasu yaren ina yi amma dai ba kullum ba zan ce sai dai in ce lokaci zuwa lokaci kuma lokaci bayan lokaci. Saboda akwai abin da mutum yake arayuwansa wanda ba kowa bane ya kamata. Abin da Ubangiji ya faɗa masa. Ina iya gyara ƙafafuwa na ɗan wani lokaci, ɗan wani lokaci kuma na bar su haka dai yadda nake so ne. So amma dai gaskiya mafi akasari na fi miƙar da ƙafafuwa na saboda jin daɗin baccin ko kuma abin da nake yi a wannan lokacin. Amma dai na ƙetare ƙafafuwa na na lanƙwasa su a wani fi so gaskiya bana jin daɗin bacci sosai. Saboda wani lokaci idan mutum ya kan yi ƙoƙari ya ƙetare ko kuma ya gyara. To ya danganta da yanayin da kake kwanciya, ko a kan katifa ne ko a kan gado ne kuma ya danganta da ku nawa kuke kwanciya a kan jaridar. Yanzu kamar ni mu uku muke kwanciya a kan katifar da muke kwana. To idan dai bawai zan ƙetare ƙafana ba ne to gaskiya saura wadda muke kwanciya da su ba za su sami space ba, ba za su sami gurin da za su zauna ba. Saboda wurin ƙaramin wuri ne, ɗakin ma ƙarami ne, bare katifan dai kuma shi ma ga yadda yake. Za ka sami wani guri ya yage, wani guri ya kwance, wani guri ma dai ya samu damuwa haka. To abin da muke dubawa shi ne haka kace katifanka ya samu matsala ko kuma ya samu damuwa ko kuma wani gurbinsa da ya lalace to ya kan ba ka matsala sosai. To amma dai idan haka kace ma katifanka yana da kyau, gurin zama, gurin mu'amala da mutane ma, abokan ka ma kana iya kiranshi ka ce masa yazo ya kwana gidan ka, to shi ne. Amma kamar yanzu ni ɗaya nake kwana a ɗakin so that ƴan gidanmu duk suna zuwa makaranta. Idan ni ɗaya nake kwana a ɗakin nakan yi miƙe ƙafana gaskiya yanda nake so, nakan yi miƙe ƙafana yanda nake so. Idan kuma bana da yawa nakan gindaye. Yanzu kunga jiya na yi baƙo, ɗan makaranta ne kuma ya zo gidanmu domin ya zauna ya ɗan yikaratu. So yanzu haka duka jikina ciwo yake kuma ba komai bane ya jawo dalilin da jikina yake mun wannan ciwon sai dalilin kwanciyarsa a kan katifana. Saboda mattress ina baya, baya isanmu ya kasa mana gadon. So dole ina gindaye ƙafana kuma ina gindaye ƙafana duk jikina sukan ɗau tsami su yi ciwo. Yanzu haka jinyan ita kamar ba ni da lafiya kuma ba na samun damar da zan ɗaura nets daren da na shiga na yi. Me ake faɗa na yi bacci cikin ƙoshin lafiya. So dole sauro, dawaye, dawaye, dawaye abubuwa dai maka mantan haka za su yi maka yawa. Yanzu haka bakina ɗaci yake dalilin gindaye ƙafana da na yi kan, kan, kan gadona kuma har aka samu kayan sauro sun shigo cikin wannan net ɗin sun yi cizo, sun cije ni, sun cicci jeni zuwa daga kuma ta dalilin gindaye ƙafane. To amman da ace dan miƙe ƙafana, in miƙe shi straight, in miƙe shi tsaye to zan iya kwanciya a ciki na kuma kwana na kuma tashi lafiya ƙalau kuma ba abin da zai faru, to shi ne. Amma daga zarar lokacin da aka ce ma ƙafanka ka gindaye shi a kan katifa to dole za ka samu matsala wurin kwanciya. Barin ma ace ma katifankan ma ba babba ba ne, small size ne. To yana da kyau gaskiya in dai mutum ƙafansa dogo ne kuma katifansa guntu ne, to yana da kyau ya ne maƙuɗi ya ƙara katifa ko kuma ya ƙara wani abu, to shi ne. Amman dai ya danganta dai, da yana yin ƙarfi kun san kowa da yanayin ƙarfinsa kuma talaucin rayuwa yana damun mutane yanzu da yawa. So indai baka da kuɗi gaskiya akwai abin da ba ka isaka yi ba dole sai ka yi haƙuri da shi ƙafin ka samu sai ka yi. To muna dai godiyama Allah dai da inda ya bamu inda muke kwanciya ko man kashin sa. To amma dai gaskiya nan gaba ƙaɗan da zan samu kuɗi da ina son zan iya siyan katifa, zan siya katifa.

Nufi yaya dangantakarka da abokan aiki? Dangantakana da abokan aiki na alaƙa ce mai kyau wacce kuma maba na tunanin ma ko za ta iya zuwa ta rabu ko kuma wani abu makamancin haka. Gaskiya dai muna zaman mutunci, zaman kirki, zaman kuma adalci. Saboda duk wani abun da nake nema gurunsu ina samu gaskiya, gaskiya. Saboda abubuwan da muke samu a wurin aiki basu da yawa, so mukanyi haƙuri, muyi maneji da abunda muka samu, ahaninmu ko kuma abinda yake wurinmu. Shi ne komai da rayuwa yana so ka maida hankali, idan ka maida hankali a zamantakewanka da abokan aikinka, za kaji daɗi kuma su ma zasu ji daɗi. Ya danganta da yanayin abokanan wanda kuke zama dasu. Wani lokaci muka iya zama da abokan aikinmu wanda ba addininmu ɗaya ba, al'adarmu ba ɗaya da su. So dole akwai wani abun da zasuke dangwada maka na bambance bambance ko ƙabila ko kuma wani abu haka na wanda cewa addininku ba ɗaya ba. Amma idan ka zamo mai haƙuri, ka yi haƙuri da rayuwar duniya, so abinda kake nema da haka ka samu. So shi ne, kuma saboda tarihin yawa ba wai sukan zo su same ka bane, kai ne kakan je ka samesu awurin. So dole a matsayin ka na yaro dole ka kwantar da kanka, ka samu abinda kake nema. Idan ka iya abinda kake nema kana iya fitowa ka gwada, kai jarumi ne ko kuma kai babbane. Shawarar da zan bayar anan shi ne idan kaje wurin aiki, ka zauna lafiya da abokanan aikinka kuma zauna lafiya da ogan ka. Ka kuma riƙe gaskiya da kuma amana. So zaka zauna da kowa lafiya kuma kowa zai ji daɗin ka, kowa kuma ba zai so rabuwa da kai ba. So wannan shi ne.